Ina kiyaye kalamen sirri ta hanyar sasu a ƙwakwal wata. A koda yaushe ina sasu a ƙwakwal wata ta yadda ba zan manta ba kuma yadda kowane ɗan adam bazai gane su ba. Wannan yana da mahimmanci in tanade su in ɓoye su sabilida da gudun kada wani ya gani ya yi amfani da su. Kalaman sirri suna da mahimmanci a rayuwa kuma suna da mahimmanci ga kowane ɗan adam ya ɓoye su ba tare da wani ya gan su ba.

Ba na raba wurin da na ke a yanar gizo. A koda yaushe ina aiki a wurin da na ke kuma ba tare da wani abu ba. Shi wurafa wuri a yanar gizo wani abu ne wanda bai dace ba kuma hanya ce wadda za ka bi ta idan ba ka so ba ka da gaskiya. A koda yaushe na fi da son in bi hanya da ta kamata ka min in aikata abu.

Ba na sanya tabarau. Ako da yaushe ido na lafiya lau suke kuma ina gani kuma wannan ido na lafiya lau yake ba tare da na sanya tabarau ba ko mi ina gani. Sai dai yana da muhimmanci mutum ya sanya tabarau saboda yana yi na kura ko kuma iskan da ke iya shiga mishi a cikin ido. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa amma ina son ya sa shi amma ba na sa ba.

Na fiye son tuwo. A koda yaushe tuwo na sa ni kuzari kuma ina jin daɗin shi. A koda yaushe ina jin daɗin cin tuwo saboda shi ne asalin abin da mun fi sani da abin da muke so tuwo kuma tuwo abu ne mai daɗi kuma yana ƙara min kuzari. Ina jin daɗin gaskiya cin tuwo a koda yaushe.

Ya'yan itacen da na fi so nafi son 'ya'yan gwanda. A kodayaushe ina cin— ina son cin 'ya'yan gwanda saboda da 'ya'yan gwanda wasu itace ne wanda adda daɗi sosai kuma suna ƙara lafiya. A kodayaushe 'ya'yan gwanda su abu ne wanda ya kamata kowane ɗan adam ya kama ci saboda suna ƙara lafiya.

Ina jin tsoron ƙwari. A koyaushe ƙwari wani abu ne wanda ke iya cutar da mutum. Ba ka san kowane irin ƙwaro wanda zai cutar da kai ba, to yana da kyau mutum ya kiyaye kanshi sabili daga cizon kwari. Ƙwari koyaushe idan ya cije ka zai iya yi maka illa, kuma ba ka san kowane irin ƙwaro ne ba. A ko da yaushe zai iya cije da kai.

Muna samun horo a gonar aiki. A kodayaushe ana horar da mu bisa jajircewa kuma ana nuna mana hanyar da ya kamata mu bi. A koyaushe horon da ake yi mana muna jin daɗin shi sosai domin muna samun ilimin yadda ya kamata. A kodayaushe da ana horar da mu ana koya mana yadda za mu yi dabarun aiki, yadda za mu yi aiki, yadda za mu koya aiki.

Ba na amfani da kunnan waya, sabi da ni ban san komai abin da ake magana a kan kunnan waya ba. Da ace na san abin da ake yin magana a kan kunnan waya da zan iya bayani a kan shi ko kuma zan tabbatar da cewa ina amfani da shi ko bana yi. To a nan ban san abin da ake cewa kunnan waya ba. To yana da kyau in san abin da ake ce hakanan kamin in tabbatar da cewa ina amfani da shi ko bana yi.

Nafi da son tuwon ƙullu da miyan goro. A kodayaushe tuwon ƙullu da miyan goro wani tuwo ne wanda akeyi a al'adance kuma yana ƙara kuzari, yana saka ƙarfin jiki. A kodayaushe mu a al'adar mu ta mutanen Hausa, tuwon ƙullu wani tuwo ne wanda muke jin daɗin cin shi kuma a kodayaushe Hausawa na son shi sosai.

Eh ina iya bada barkwanci, akodayaushe idan in takama muna zaune tare da ahali, ina iya bada barkwanci saboda barkwanci abu ne wanda zai sa mutane nishadi. To akodayaushe ina son sa mutane nishadi kuma mutane na farin ciki akodayaushe tare da ni. Wannan yana ɗaya daga cikin abinda ke sa ina ba mutane barkwanci.

Eh, ina karanta jarida. A koyaushe idan ina karanta jarida ina jin daɗi, saboda ina samun labarai masu mahimmanci. A koyaushe jarida wata abu ce wadda ke bayyana abubuwan da ke faruwa na yau da kullum da zamantakewa. A koyaushe jarida tana taimakawa domin mutum ya samu labarai masu inganci sosai.

Bana aiki bayan lokaci. Akodayaushe na fita son in yi aiki akan lokaci kuma yana taimaka min domin in yi wasu ayyukan da ya kamata. Don sabili da aiki bayan lokaci ba abu bane wanda na saba kuma na fi son in yi aiki akan lokaci. Na fi son inyi aikin da nake yi akan lokaci sabili da yana ba ni dama in yi wasu ayyukan da ban.

A koda yaushe na karɓa kira sau biyar a wurin aiki kuma ina jin daɗin yadda na ke karɓa kira a sau biyar wurin aiki kuma yana taimaka min in magance wasu matsaloli na. Koda yaushe wannan kiran da nake karɓa suna da muhimmanci don idan baya da muhimmanci ba zan yi kokarin karɓi kira sau biyar ba. Wannan kiran sau biyar wani kira ne na musamman wanda nake karɓa ba tare da wani matsala ba.

A ko da yaushe na fi son gidan abinci na masa. Saboda ina ƙaunar masa kuma ina son masa. A ko da yaushe idan na ci masa ina jin daɗi. Sannan kuma masa abinci ce wanda nake so. A ko da yaushe kuma ina alfahari idan na ci masa. Masa wani abinci ne wanda nake so kuma a ko da yaushe ina cin shi. Dare da rana ina son masa kuma ina cinta dare da rana.

Na fiye da son hawa lifta. A ko da yaushe hawa lifta abune wanda yake sauƙaƙa ma al'umma domin kada su wahala. A ko da yaushe idan ka hau lifta za ka fi wanda ya yi, ya hau ya je matattakala. A ko da yaushe ita matattakala za ka yi ne da ƙarfin ka. Amma ita lifta ko da yaushe za ta je a cikin lokaci kuma za ta kai ka inda kake so cikin lokaci ba tare da ka wahala ba.

Ina amfani da intanet sau biyar a rana. A kodayaushe ina mai jajircewa sabili da intanet wata hanya ce wadda nake ɗebe ma kaina kewa. Sannan kuma intanet yana jin daɗin amfani da ita kuma ina samun labarai ingantattu. A kodayaushe idan ina amfani da intanet nakan mance ma da duk wata damuwa ke damu na.

Ina shan ruwa kwara goma a kullum. Wannan ruwan suna ƙara min kuzari sannan kuma suna ƙaramin ruwan jiki. A kodayaushe shan ruwa abu ne mai muhimmanci ga ɗan adam. A kodayaushe idan kana shan ruwa zaka ƙara kuzari kuma ruwan jikinka ba za suyu saurin ƙarewa ba. Ruwa wani abu wani sinadari ne wanda ke taimakon mutum domin ya samu kuzari.

Ina zuwa wurin ahalina ne domin mu zauna mu huta kuma muyi tafiye-tafiye. Tafiye-tafiyen da za su sa mu je kowane indin mun gansu kuma a kodayaushe muna alfahari da juna. A koyaushe muna zuwa ƙasashen waje domin mu huta kuma wannan hutun yana taimaka mana domin mu ji daɗi tare da ahali mu je mun gamsu da juna.

Ba ma sa uniform a gurin aiki. A kodayaushe aiki mu ba ya sa ba a sa uniform, saboda aikin mu ba wanda ake sa yunifom na ba. A kodayaushe mutum ya kan yi wanka ya sa tufafin shi da ya fi so ba tare da ya sa yunifom ba. Su uniform mu ba ma sa uniform saboda da yunifom a gonar aiki mu ba abu bane wanda aka lamunci an faɗa son kowa ya sa tufafin shi da a gare shi.

Ina sanya safa kullum. Safa tana taimaka min har dai lokacin sanyi. Sabili daya, a ko da yaushe na sa safa tana taimaka min kada ƙafata ta tatstsage. Idan ban sa safa ba ƙafata na ta tsagewa amma idan na sa safa tana taimaka min sabili da zufan nan dake taruwa, ƙafata ba za ta yi faso ba.

Ina jajircewa domin ƙara aiki. Wannan jajircewa tana taimaka min domin duk abin da zan yi in ga na yi cikin nasara. Kuma da taimakon al'umma, Allah na taimako na in ga na ƙara aiki a kan lokaci. Ko wane irin abu, idan ka sa jajircewa kuma ka sa riƙon amana, Allah zai taimake ka kaga ka gama shi cikin lokaci.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine ƙarƙare amana da juriya. Idan kana riƙon amana kuma kana juriya, wannan abu za su taimake ka domin ka ci gaba. A kodayaushe idan ba ka riƙon amana, za ka ga kana ta rasa masu buƙatar abin kasuwancin ka. Amma idan kana riƙon amana, za ka ga a kodayaushe mutane na son kasuwancin ka sosai.

Abin da nake tuna daga yaro shine kuruciya. A lokacin da muna yara muna wasan ƙasa kuma muna tuƙa tuwon ƙasa. Wannan yana tuna min da cewa yaro baya da wayo kuma a koda yaushe yaro, yaro ne. Kuma ina tuna ina alfahari ina jin daɗin yadda muke yarintan mu ba tare da wani abu ya cutar da mu ba.

Na fi son jaka baƙa. Akoda yaushe wannan itace wadda take burge ni kuma akoda yaushe tana ɗaukar mintaci yadda nake so. Kuma wannan jaka baƙa akoda yaushe ne ina jin daɗin amfani da ita, fiye da kowacce kala. Kuma wannan gaskiya ina jin daɗi sosai da yadda nake amfani da ita.

Eh na iya hawan keke. Kamin in iya keke gaskiya na wahala sosai kuma na jajirce abokai na suna koya min. Ina yi ina faɗuwa amma dai Allah ya taimake ni na iya. Kamin in iya keke gaskiya na samu kalubale sosai da sosai amma yanzu ina iya hawan keke kuma na iyata.

Ina ajiye kwafin bayanai na, sabili da a ko da yaushe ina ajiyewa domin kada ya sun ɓace, ko da ha wasu sun ɓace ina da wadanda ba sa ɓace ba. Ajiye kwafin bayanai yana taimakawa mutun sabili da ko da ya rasa bayanai shi akwai inda ya ajiye su kuma za su dawo. Amma idan ba ka ajiye kwafi da ka rasa bayanai ka ka rasa su ba za su taɓa dawowa ba.

Ina amfani da tsinstiyan kwakwa kuma ina jin daɗin yadda nake amfani da ita. Tsintsiyan kwakwa tsintsiya ce wadda take sharan ko'ina kuma tana taimakawa domin gyaran gida, kuma tana taimakawa domin gyara saman gida. Kuma tsintsiyan kwakwa tsintsiya ce mai kyau wadda ba ta lalata gida kuma tana taimako wurin tsaftace kowane irin muhalli.

Ina zubar da shara ta hanyar abin zubar da shara. A kodayaushe ina kai shara ta inda ya kamata ba tare da na zuba ta inda bai kamata ba. Wannan yana taimako na domin in gyara muhalli ba tare da na cutar da wani ba ko kuma na kai cuta ga wani. Wannan yana taimakawa mutane ta hanyar inda nake zuba shara. Ba na kai shara inda bai dace ba. A ko da yaushe ina kai shara inda ake zubarwa.

Eh, ina ba da ra'ayina nane bisa jajircewa kuma da tunani. Kamin in ba da kowane irin ra'ayi, saina yin tunanin abin da ya kamata. Ba hakaɗe nake zuba bayanai ba. Ina tunanin mene ne ra'ayina kuma mene ne mafita. Kamin in faɗi komai, ina tunanin mene ne ra'ayina kamin in faɗe shi.

Ina iya tuƙin mota kuma na zazace domin in koyi tuƙin mota. Na fara tuƙin mota ne da kaɗan kaɗan har Allah ya taimake ni na iya kuma zan iya jan mota daga nesa zuwa nesa kuma zan iya tuƙa mota a ko da yauushe ɗare rana ko'ina zan iya tuƙa mota inda ya kamata.

Na fin so miya mai zafi. A ko da yaushe naci abinci da miya mai zafi ina jin gamsuwa. Amma ko da yaushe naci miya mai sanyi zan ji kamar abinci lalatace ne ba sabo ba. Wannan ya na taimaka min domin miya mai zafi ta na da daɗi sosai ku ma ko da yaushe ina jin gamsarwa ga miya mai zafi.

Ba na son wurare masu hayaniya. A ko da yaushe na fi son wuraren da babu hayaniya ku ma wurin da babu surutu. Sabili da a ko da yaushe idan na zauna wuri mai hayaniya ya na sa ni ciwon kai. Gaskiya na fi son wurin da baya da hayaniya kuma ni mutum ne wanda ba na son hayaniya, ina son wurin da babu hayaniya sosai.

Ina iya gabatar da rahoto. A kodayaushe a gaba ni dama in gabatar da rahoto, ina mai tsayi da natsuwa domin in jajirce. In ga, na riga na yi hidda rahoton da ya kamata kuma na yi bayanin da ya kamata. A kodayaushe shi gabatar da rahoto abu ne mai son natsuwa da jajircewa.

Ina motsa jiki kullum. A kodayaushe duk wani motsa jiki, abune wanda yake sani jan daɗi. Kuma a kodayaushe shi wannan motsa jikin yana taimaka min ga lafiyan jikina. Kuma ina jin kuzari ga motsa jiki. A kodayaushe nayi motsa jiki, ina jin daɗi kuma ina jin kuzari sannan kuma yana taimaka min galafiyan jikina. Shi motsa jiki wani abu ne wanda kodayaushe idan na yi shi ina jin daɗi.

Na fi son bikin sallah. A kodayaushe, shi bikin sallah biki ne na musamman wanda 'yan uwa da abokan arziki ke taruwa domin su zo su nuna farin cikin su ga wannan bikin na sallah. A kodayaushe shi bikin sallah biki ne wanda idan aka zo za a nuna farin ciki, za a ci, za a sha domin a nuna farin ciki.

Ina bacci da rana. A kodayaushe na yi bacci da rana, yana taimaka min domin in warware wasu matsaloli na kuma ina jin kuzari, ina jin daɗi a rayuwa na, ina jin duk wasu matsaloli na wata damuwa ta wata warware. Wannan lokacin idan na farka lokaci ina tsaiyi sallah domin in godiya ga Ubangiji. Akoda shi ina jin daɗin gaskiya bacci da rana.

Eh, ina lulluɓe da bargo. A kodayaushe idan ina jin sanyi ina samun bargo domin in lulluɓe ba tare da ya sani ciwon jiki ba ko wani abu. A kodayaushe na lulluɓe da bargo yana taimako na domin duk wani sanyi da nake ji yayi maganinshi. Yana taimakamin a lafiyar jikina ba tare da na wahala jin sanyi ba.

Ina kallon madubi kamar sau uku. Domin idan ina kallon madubi yana taimaka min ga ganin duk wata matsala ta wa ko kuma wani abu da ke damun Huska ta. Akwai doshi shi ɗibi madubi yana taimaka min domin in ga menene ke damun huska ta ko kuma akwai wani abu da ya cutar da ni.

Na fiye son naman rago da naman kaza. Wadannan namomin su ne nake so kuma ina jin daɗin jinsu. Sabili da shi naman rago idan aka dafa shi yana da taushi sosai kuma baya liƙewa mutum a haure. Sanan shi naman kaza a ƙodayaushe idan kaci shi za ka ji shi na daban kuma yana da taushi baya da ƙarfi.

Eh waya na na a jaƙa ajiya. Akoda yaushe na ajiye abu, waya na na ajiye shi ba tare da ya goge ba har sai in dan ni na goge shi. Kuma na san inda nake sa wurare ina ajiye kayana wanda ba wanda zai gani su kuma babu wanda zai taɓa su. Waya na gaskiya ta na ajiya sosai kuma ina jin daɗin yadda take ajiya kuma ta na taimako na sosai.

Ina share ƙura so da dama saboda ita ƙura wani abu ce wadda ke cutarwa. Amma idan kana share ta, za ta taimake ka ga lafiyar jikinka. Kuma idan kana share ƙura, wannan abin zai taimake ka domin kada wani abu mai illa ya sa me ka. Ako da yaushe gaskiya share ƙura abu ne mai kyau.

Ina daidaita aiki da rayuwa neh ta hanyar yin ɗiban abin da ya kamata. A kodayaushe ina duban abu mai mahimmanci wanda ya kamata ace shine kan gaba daga komai. Idan abu ba mai mahimmanci ba ne zan fita in kama wanda yake da mahimmanci. A kodayaushe abu mai mahimmanci shine kan gaba a komai a rayuwa. Kuma yana da kyau mu maye hankali ga abu mai mahimmanci.

Na fi son shadda. Akwai da yaushe da yana sa shadda yana jin alfahari kuma yana jin ta gamsar da ni. Akwai da yaushe shadda wadda kalan tuwahine wadda kowane ɗan adam ke so. Musamman ana Hausawan mu suna son kalan shadda kuma shadda kala ce mai kyau kuma tana taimakon mutum wurin tattance kayanshi.